A gidan mu muna raba ayyukan gida bisa ga shekarun mutum da abun da zai iya yi. Wasu suna share gida, wasu suna wanke wanke, wasu kuma suna taimakawa wajen girki da sayan kayan abinci. Kowa yana da aikin nasa amma idan wani yana buƙatar taimako muna taimaka masa.

Eh, na kan kunna sanarwar wasu apps, musamman waɗanda suke da mahimmanci kamar sako ni da kira. Amma ina kashe sanarwar apps da ba su da mahimmanci domin kada su riƙa damuna ko ɗauke hankalina. Hakan yana taimaka mini.

Nafi fadan mallakar kwamfuta mai ƙarfi, musamman laptop. Dalili shine zan iya amfani da ita wajen karatu, aiki, koyon sababbin ƙwarewa da kuma yin ayyukan intanet. Kwamfuta mai kyau za ta taimaka mini wajen yin aikina cikin sauri da sauki. Haka kuma zan iya amfani da ita wajan koyon shirye-shirye, kira da sauran abubuwa da za su taimaka mini a nan gaba.

A halin yanzu ina godiya da abubuwa da dama. Ina godiya da samun lafiya, iyali da abokai da suke tare da ni da kuma damar yin aiki da karatu. Ina kuma godiya da samun aminci, wurin zama da damar koyon sababbin abubuwa. Duk da ƙalubalen rayuwa ina ƙokarin muyita a hankali ka abubuwan da nake dasu da kuma kasancewa me godiya.

Eh, nakan kwana a cikin gida. Ina son kwanciya a wuri mai tsabta, natsuwa da iska mai kyau. Kafin in kwanta, nakan shirya kayan da zan yi amfani da su washe gari sannan in tabbatar da ƙofar gida tana kulle. Wannan yana taimaka mini in samu kwanciyar hankali da barci mai kyau.

A gareni, nasara tana nufin kima burin da mutum ya sa a gaba ta hanyar aiki tukuru da haƙuri. Nasara ba kuɗi kaɗai ba ce, tana kuma da adan samun ilimi, karewan lafiya, da kwanciyar hankali. Ina ganin mutum ya samu nasara idan yana samun cigaba.

Eh nakan yi addu'a kullum. Addu'a tana taimaka mini in samu natsuwa da ƙarfin gwiwa, musamman idan ina fuskantar kalubale. Nakan yi addu'a da safe da kuma kafin in kwanta barci. Ina kuma godewa Allah saboda ni'imomin da ya bani sannan in roki Allah ya shiryar da ni kuma ya albarkaci iyalina.

Eh, nakan kalli taurari da daddare musamman idan sararin sama yayi haske kuma babu gaji mare. Ina jin daɗin kallon yadda taurari suke askawa domin yana sa ni samun natsuwa da tunani. Wani lokaci nakan zauna a waje naɗan lokaci ina kallon taurari da wata.

Abun da nake yi don nishaɗi shine kallon fina-finai da sauraron waƙoƙi. Wani lokacin nakan yi ira da abokai ko in yi amfani da internet domin kallon bidiyo masu ban dariya. Haka kuma ina son yin dan yawo, shakatawa ko motsa jiki idan ina da lokaci.

Eh, ina cin tafarnuwa. Ina son amfani da ita wajen girki saboda tana da ƙarawa abinci dandani da ƙamshi. Wani lokacin nakan hadata da miya ko nama bana cin ta da yawa, amma ina ganin tana da amfani kuma tana sa abinci ya fi daɗi.

Eh zan iya taimaka maka wajen karanta lambar keyword. Idan ka turo mun hoton keyword code din, zan duba abun da ke cikinsa kamar hanyar, yanar gizo, rubutu ko wasu bayanai. Duk abun da yake jiki zan iya duba ma.

Labulen mu suna da launin shudi. Ina son wannan launin saboda yana da kyau kuma yana da aiki. Ya kasance cikin yanayi mai natsuwa, haka kuma shudi yana da sauƙin adawa da launuka daban-daban na kayan daki. Muna wanke launin mun lokaci zuwa lokaci domin su kasance masu tsapta da kyau.

Eh, ina iya tuƙin mota. Na koyi tuƙin mota ne ta hanyar koyarwa da kuma yin atisaye a kai a kai. Ina ƙoƙarin bin doka dokokin hanya, sanya bel da kuma kulla da sauraron su amfani da hanya. Ina ganin direba mai kyau shine wanda yake da hakuri nutsuwa kuma yake kula da lafiyar kansa da ta sauran mutane.

Na fi son kayan zaƙi, ina son su sabida suna da daɗi. Suna sa mutum jin daɗi musamman idan an ci su bayan abinci. Amma ina ƙoƙarin kada in ci su da yawa domin yana da kyau a samu daidai to abinci.

Ina son zama a wuri mai tsafta, natsuwa, da zaman lafiya. Ina kuma son wuri da akwai damar samun aiki, ilimi, da kasuwanci. Yana da mahimmanci a gare ni in kasance kusa da iyalai da abokai, kuma in samu unguwa mai kyau da mutane masu taimakon juna. Irin wannan mualli yana sa rayuwa ta kasance cikin kwanciyar ankali da farin ciki.

Tafiya a lokacin hunturu tana da bambanci da tafiya a sauran lokuta saboda yanayin, yanayin sanyi sosai. Ina sanya kaya masu kauri kamar jaket, hula da takalmi masu rufe kafa domin kare kaina daga sanyi. Haka kuma nakan shirya tafiya da kyau saboda wasu hanyoyi na iya zama masu wahalar tafiya.

Bana fi son wurare masu hayaniya sosai. Nafi jin daɗin wuri mai natsuwa saboda yana taimaka mini in yi tunani, in yi aiki ko in huta cikin kwanciyar hankali. Amma wani lokacin ina zuwa wurare masu hayaniya kamar kasuwa ko wajen biki idan akwai bukata. Ina ganin kowane wuri yana da nasa amfani, amma natsuwa ta fi dacewa da ni.

Da yamma kafin in kwanta, nakan fara da kammala ayyukan da nake da su. Daga nan, nakan ci abinci dare, in yi wanka sannan in shirya kayan da zan yi amfani da su washe gari. Wani lokacin nakan yi ɗan lokaci ina kallon waya ko karanta wani abu. Kafin in kwanta, nakan yi addu'a sannan in kwanta domin in samu isasshen hutu.

Eh, nakan shuka tsire-tsire a gida. Ina son shuka furanni da wasu tsire-tsire masu amfani kamar kayan lambu. Suna sa gida yayi kyau kuma suna taimaka wajen samar da yanayi mai daɗi. Ina kula da su ta hanyar shayar da su ruwa, cire ciyawa, da kuma tabbatar da cewa suna samun isasshen haske.

Ina amfani da man gyaran gashi da man shafawa na jiki, gwargwadon abun da nake bukata. Ina son mai sauƙi wanda baya da nauyi, a fata ko goshi kuma yake taimaka wajen kiyaye su cikin tsabta da kyau. Kafin in saya, nakan duba ingancinsa da kuma yadda ya dace da amfanina.

Ina daidaita aiki ko karatu da hutu ta hanyar tsara lokacina da kyau. Nakan fara da ayyukan da suka fi muhimmanci, sannan in ware lokaci na musamman domin hutawa. Idan na yi aiki ko karatu na wani lokaci, nakan ɗan yi hutu domin in samu uzari. Hakan kuma ina kokarin samun isasshen bacci, domin hutu yana taimaka mini in koma aiki cikin ƙwazo da natsuwa.

Ina amfani da intanet kusan kullum. Ina amfani da shi wajen neman bayanai, karatu, sadarwa da abokai, da kuma kallon bidiyo. Wani lokaci kuma ina amfani da shi wajen aiki da koyon sababbin abubuwa. Ina ƙoƙarin amfani da intanet cikin tsari domin kada ya ɗauke mini lokaci fiye da ƙima.

Bana amfani da gidan sauro a halin yanzu amman ina ganin yana da amfani sosai wajen kare mutun daga cizon saura musamman da daddare. A maimakon haka nakan yi amfani da wasu hanyoyin kariya kamar rufi.

Ina da kusan takalma guda huɗu. Ina da takalmin aiki, takalmin wasani, takalmin wasu takalma biyu na fita ko zuwa bukukuwa. Ina kokarin kula da su sosai ta hanyar tsaftacewa da kuma ajiye su a wuri mai kyau. Ina ganin taim takalma masu kyau da danɗin sawa suna da mahimmanci.